Wannan tambayar ita ce, sau nawa ka ke share gida? Eh to, a zahirin gaskiya na kan share gida ne, gidana sau uku a rana. So sometimes in ya kama ma, idan ta kama na kan share sau huɗu.